Nina kasance ma'ikaciyar lafiya ce a da take aiki a asibiti a matsayin likitan magani wanda aka fi sani da Pharmacist. To, a wurin aikina babban nasara da muka fi samu shine ta hanyar mun samu wani kafa ta hanyar kawo magunguna masu sauƙi domin a inganta lafiyar waƴanda basu da halin biyan kuɗin magani. To, wannan abu ne wanda aka samu ci gaba sosai. Aka zuba miliyoyin kuɗi ta hanyar siyan magunguna kala kala yanda babu yadda za'ayi kazo asibiti kuma ace zaka tafi baka da kuɗi kuma ba'a duba kaba. Don haka wannan babban ci gaba ne kuma babban nasara ne a garemu.

Kwarai da gaske ina jin tsoron kwari. Kwari ƙananan halittu ne wanda suna iya su, su dana maka wannan ɗinsu. Dan haka gaskiya ni duk inda akwai kwari nakan guje shi. Domin baka sanin sanda kwari zai shige maka cikin kaya, ya yi ta yawo, duk ya bi ya dame ka. Gaskiya shi ya sa muke yawan sa magungunan kwari a gida, inda zai kakkashe duk wani sauro da duk wani ƙwarika wanda zai iya kawo ma mutum matsala.